Eh, ina amfani da SauroNet, saboda yana da mahimmanci wurin kare lafiyar ɗan adam daga kamuwa da ciwon malaria. Hakan yakan sa ya zamanto cewa mutum ya kiyaye lafiyar sa ta hanyar yin amfani da wannan SauroNet.